Ina iya ba da kyautar kuɗi wani lokaci kuma nakan iya ba da kyautan sutura. In da kuma kana buƙatar abinci nakan iya taimaka wa ba da kyautan abinci. Bayar da kyautana ba ta kasancewa.

Wani lokaci idanna dawo aiki da wuri ina iya cin abinci ƙarfe bakwai. Wani lokaci kuma idan aiki yamin yawa inacin abinci na yanakai ƙarfe takwas ko tara na dare.

Eh, ina jin tsoron kwari gaskiya. Domin kwari suna cinye abinci a cikin gona ko kuma suna cinye abinci cikin buhu idan sun kamu da kwari a cikin abinci.

Na fi son audugan siliki. Dalili da ya sa nake son audugan siliki saboda bai da wuyan wankewa sannan kuma bai da nauyi idan ya jiƙu a cikin ruwa.

An haife ni a watan biyu ne, ni da ƴan biyu na aka haife mu tare. Sannan shi yana yawan so mu dinga murnan bikin mu da tare da mu yanka kaji.

Eh muna yin wuta da itace. Dalilin da ya sa muke yin wuta da itace saboda babban murhu ne kuma babban tukunya muke amfani da shi, shi ya sa muke amfani da itacen muyi wuta.

Teburin mu a wurin aiki gaskiya babban teburi ne kuma muna yawan barin shi da tsafta saboda duk abun da muke nema kar ya bamu wahalan nema a wurin aikin mu.

Na fi son hawa lift. Dalili da ya sa na ke son hawa lift saboda ba ni shan wahalan hawa idan na ke son hau misali in zan hau gida da yake da hawa goma sha biyu.

Eh, ina kunna kyandir a gida. Dalilin da yasa nake kunna kyandir a gida saboda in lokacin sanyi ya zo, ina amfani da kyandir insa a ɗaki ɗumi.

Eh gaskiya yadda muke magance damuwa a wajen aiki sai mun duba wane irin kalan damuwa ne, sai mu yi shawara da abokan aiki gaba ƙi daya tukunna mu san ya zamu magance shi.

Ba na son busa saki. Dalili da ya sa ba na son busa saki saboda idan kun busa masa saki yana ɓata masa rai. Ni ma saboda kiyayewa ba na busa wa mutane saki.

Kudin wutar lantarkin mu wani lokaci dubu shida ne wani lokaci kuma dubu bakwai ne, kamar wata da ya wuce dubu huɗu na biya amma sun yi haƙuri sun karɓa.

Yadda nake kula da gashin kanmu shine idan nayi wanka, nakan tabbatar cewa sai na wanke kai na sosai, mu amfani da tawul mu wanke kai ɗin, in share shi ya bushe gaba ɗaya kafin na na shafa masa man gashi.

Yadda nake daidaita aiki da rayuwa shine nakan sa aikina a gaba kafin na nazona da dauki wani abubuwa da zan saka a baya da su ɗaukan aikina da muhimmanci.

Ina biyan kuɗi ta waya. Dalilin da yasa nake biyan kuɗi ta waya saboda ya fi mini sauƙi kuma ya fi mini araha cajin ɗin. A maimako na je banki gara na tura da waya na ya fi mini.

Abunda nake kiyaye kalman sirri shine idan ka gaya mini kalman sirri ko ya za ka yi dani ko na ba ta rai bana ɗauka ana faɗawa mutane domin na san kalman sirri ce.

Ni nafi son miya mai sanyi. Dalilin da ya sa nake son miya mai sanyi, idan naci miya mai zafi sosai yana sani yin aman abinci da naci. Shi ya sa bana son cin abinci mai zafi.

Eh ina yin kiran bidiyo ni da abokana ina idan muka yi kwana biyu bamu sadu da juna ba. Ina iya yin kiransa bidiyo muyi gaisuwa, mu yi hira, mu yi mu'amala tare.

Abunda yake sani yayi dariya shine idan na tuna lokacin da ni da abokanai na muke yin wasan yarantaka sannan muke tsokanan juna wani in baya so yana kuka sai mu yi ta dariya.

Ni ina son kayan zaki gaskiya kamar irin su lemu, ko kuma in samu guava ko gwanda, ko in samu jus.

Eh, ina iya gabatar da rahoto domin ni asali na ma tun ina ƙanƙani a makaranta ni nake gabatar da rahoto a wurin yin assembly.

Yadda nake tabbatar da ingancin aiki bisa ga yanayin da mutane suke zuwa wajen aikina suke buƙatar gera ko kuma taimakon ake duba.

Eh ina da katin kasuwanci, domin a nan garin mu in baka da katin kasuwanci ba za a bar ka ka shiga kasuwa kayi saya da sayarwa ba. Saboda haka duk wanda yake so ya yi saya da sayarwa sai ya yanki katin kasuwanci.

Ina shan ruwa wani lokaci da safe in sha leda uku, da rana iya shan leda uku, da dare ma in sha leda uku. Wani lokaci kuma bana sha ya kai haka in lokacin damina ne.

N'ina son kalan jin wakan trap soul ne domin Post Malone ya canza min yadda nake jin waƙana, ina son jin dadin trap.

Eh wayana na daidaita haske da kanta. Ama na canza setting ɗin domin wani lokaci bana buƙatar haske sosai kuma saboda daidaita haske da kanta sai ya ƙara mini haske ni kuma bana so haka.

A fice da na fi so shi ne na fi son tuwo da miyan kuka. Sa'an nan kuma idan ba samu tuwo da miyan kuka ba, ina son tuwo da miyan kubewa ɗanye da kifi a ciki.

Eh ina son motsa jiki kullum, dalilin da yasa nake motsa jiki saboda yana taya gaɓoɓin jikina mikewa, sannan kuma yana ƙara mini lafiyar jikina.

Eh ina duba kalanda kullum. Dalili daya sani ke duba kalanda kullum saboda ina da wa'yansu ayyuka da ya kamata in yi su, in bada su a karshen watan nan.

Sa'o'in da nake kallon wayana rana, wani lokaci ina kallon waya nasu ɗaya, wani lokaci munayi kallon waya na so huɗu domin aiki na yi mini yawa.

Ina da takalma guda biyu ne kawai gaba ɗaya. Guda ɗaya da nake sawa inje gurin aiki shi nake amfani da shi a gida sannan kuma ina da wadda nake zuwa coci da shi.

Bangogin mu suna da launin wajen kala biyu ne, akwai ruwan koyi sannan kuma akwai ruwan toka, sune kalan bangogin mu.

Yadda na ke zubar da shara, idan na gama shara na kan ɗeba cikin kwando naje can bakin kogi na zubar. Haka nake yi kowane Asabar idan na tara dattin shara.

Yadda nake taimaka wa mutane shine ina duba menene suke bukata in taimaka musu, tukunna se in duba yani kuma zan yi in taimaka musu.

Eh ina sanya agogo a hannuna. Dalilin da ya sa na ke sanya agogo a hannuna saboda wani lokaci idan babu waya a jikina ina amfani da shi in duba lokaci.

Ba na tafiya kasuwanci, abokanan aikina ne suke zuwa kasuwanci. Ni aikina shine in zauna a shago in sayar da duk abubuwan da aka zo siya.

Eh ina rera waƙa lokacin wanka, amma ba kowane lokaci ba ne nake rera waƙa idan ina wanka. Mafi yawa idan ina cikin damuwa ne nake rera waƙa ina wanka.

Yadda nake magance matsaloli a aiki ni da abokan aikina sai mun tattauna mu jiya za a magance don ba kowane matsaloli bane nima na san yadda za a magance su.

Eh, ina da wifi a gida amma kwana biyu nan ba na cika amfani da shi. Dalili yasa ba na amfani da shi sosai saboda ba a cika kawo mana wutan lantarki.

Abun da nake yi don nishaɗi shine na kan fita waje na je buga wasan ƙwallon ƙafa ko kuma in je kallon fim a gidan bol da min shi ya fi mini sauƙi idan ban da abun yi.

Jalibalin aikin mu gaskiya yana da kyau gaskiya, domin abokan aikin mu duk suna iya sa hannu su taimaka mana idan sun kalla aiki ya yi mana yawa.

Eh ina iya jefa dutse nesa. Dalili daya sa nake jefa dutse da nesa saboda tun ina ɗan kankani ni da abokanai na mukan iya fita farauta mu buge tsuntsun da basusa ko da muyi jefi da hannun mu.

Eh, ina sanya tunaturwa domin ayyuka. Dalilin dayasa na ke sanya tunaturwa saboda a ko wayansu ayyukan idan ba tare da an sanya tunaturwa ba za a iya mantawa ba a yi su ba. Kuma idan mai aiki ya zo karɓa aikinsa, za'a iya yin rikici saboda ba yi ba.

Shago da nake son zuwa ina son zuwa shagon da ake sayar da kayan sanyi da kuma kayan ciye-ciye. Wani lokaci kuma ana zuwa shago da ake sayar da kayan ayyukana.

Muryana tana na hankali ne kamar yadda kuke ji yadda yanzu nake magana, amma kuma idan rai na ya baci nakan iya ɗaga muryana da ƙarfi.

Eh, ina cin manufar tallace-tallace saboda da tallace-tallace dina ina iya samun bonus a mining apps dina da nake amfani da su na yi mining.

Eh ina iya rera waƙa. Dalilin da ya sa nake iya rera waƙa saboda wannan baiwa ne wadda na tabbatar cewa Allah ya bani idan ina yin waƙa. Mutane suna son jin waƙoƙi na.

Burin mu, a aikin mu shine mu ga mun ƙera abubuwa da kostomo min mu suke son siya. Sa'annan kuma mu riƙe kostomo min mu, ba tare da mun rasa su ba.

Ina amfani da intanet wani lokacin sau biyu a rana ɗaya wani lokacin kuma ina iya amfani da shi fiye da sau biyu a rana domin da shi nake amfani da shi nake yin bincike a yanar gizo.

Eh ina kunna Bluetooth kullum. Ina kunna Bluetooth saboda connecting Bluetooth na ji waƙa. Sa'annan kuma ina iya amfani da shi domin tura abubuwa daga wani waya zuwa wayana.

Ina yanka farce na wani lokaci sau ɗaya a sati. Dalilin da yasa nake yanke shi sau ɗaya a sati saboda farce na baya tsira da wuri. Sai idan nayi wanki ne yake sa farce na yake fitowa sosai.

Eh ina bada shawara aiki. Dalili yasa nake bada shawara aiki saboda kar muyi kuskure. Ina son muyi abunda ya kamata bana son mu yi aiki digabaya mu zo muna da nasani.

App, apps da nake amfani da su sau da yawa, ina iya amfani da Silent Show app dina sosai sannan kuma ina iya amfani da WhatsApp dina sosai.

Yadda na ke karɓar baƙo ina marabtan su zuwa gidana ne da hannu bibbiyu saboda baƙo na shine arzikina. Bana yarda abokina ko baƙo na ya wulakanta idan yazo wuri na.

Ina amfani da waya na wani lokaci so uku domin ayyuka na gaskiya suna mini yawa a wani lokaci bana samun zarafi da zan yi amfani da wayana.

Ba na iya tuƙin mota gaskiya, domin ni ban koya tuƙin mota ba. Amma dai ina fata in Allah ya kai mu rai da lafiya zuwa ƙarshen shekarar nan, zan siya mota na nima na koya.

Eh ina cin salati gaskiya ina son cin salati ni da abokanai na mu kan iya je bakin kogi idan ake sai da salatin mu siya mu dawo mu haɗa guz guz da shi.

Wani lokaci na kan iya karɓan kira saboda a wajen aiki, wani lokaci kuma bana karɓan kira a wajen aiki ma. Bisa ga yanayin aikin da aka bani ne nake yawan karɓan kira.

Ni na fi son malami wanda ba ya surutu kuma ba ya holo, wanda idan mutum ya yi kuskure, zai nimi gyara maka kuskurenka saboda ya san cewa kai kana kan koyo ne.

Ni ina tofa yawu ne a bola ko kuma in je bayan gida inje in tofa yawuna. Dalili daya sa nake tofa yawuna a bayan gida saboda ya fi mini kyau in tofa sa awurin din.

A binci da naƙe ci da safiya, wani lokaci mamana takan dafa mana shinkafa da wake, wani lokaci kuma takan yi mana kunun shinkafa da biredi mu ci.

Jiya da muke shirya ayuka a gwajin aiki sai mun tabbatar cewa mun siya mai a janareto muyi shara muna tabbatar ko ina na cikin tsabta kafin mu fara ayuka.

Dangantakarmu da shugaban aiki gaskiya yana da kyau. Shikala mutum ne wadda in muna aiki yana zuwa ya duba ko muna yi daidai ko bamu yi daidai. In muna yin daidai kuma yana tafa mana, yana yaba mana.

Ni na fi son yanayi na zaman lafiya wadda babu tashin hankali, babu hayaniya sai aiki kawai Allah yabani nasara.

Ina wanke kayaki na wani lokaci da rana ne saboda zuwa yamma sun bushe sai in tattara su in shigar da su cikin ɗaki in haka kawo wuta washegari in goge su.

Wasan da nake son yi shi ne wasan ƙwallon ƙafa. Wani lokaci kuma nakan fita yin wasan volleyball da ni da abokanai na.

Wasa da nake yi a waje shine wasan rige-rige ko kuma wasan kwaikwayo da ni da abokanai na domin muna so mu fara comedy.

Duk lokacin da nake jin damuwa, yana yawan zuwa wurin manya ko ma inje asibiti in gaya musu damuwa da nake ji, sannan in nemi maganin da zai magance damuwa na.

Eh ina shan madara sosai. Madara yana sani kiba, yana sani haske sosai. Shi yasa nake shan madara. Sa nan kuma yana sani samun kwanciyar hankali da bacci sosai.

Irin tufafi da nafi so nafi son tufafi da basu da nauyi sosai na son tufafi masu siliki sa'an nan kuma yana da sauƙin wanke wa da goge wa.

Eh, ina riƙe lema lokacin ruwa gaskiya domin lokacin ruwan sama idan ban riƙe lema ba, ruwa ya taɓani yana sani rashin lafiya sosai ko ya sani zazzaɓi ma.

Kayayyakin aiki da muke amfani da su muna amfani da biro, muna amfani da alƙalami, muna amfani da stapler, muna amfani da pin, muna amfani da ink, muna amfani da zarto duka.

Lokaci da ruwa yake zuwa, ina hanzarta inje in shigar da kayuka, da in na san cewa ruwan sama ya taba, za su lalace, ina tattara su in shiga dasu daki, sannan kuma taga na kan rufe shi, saboda kar ruwa ya fesa ya shiga min ɗaki.

Abubuwa da nake yi domin ƙara aiki shine na fitar da kayayyakin aikina in sha share su. Sannan in ajiye su saboda gobe idan na zo ba saina kara share su ba.

Eh, ina siyan kaya ta yanar gizo. Dalilin da yasa nake siyan kaya ta yanar gizo saboda kaya a yanar gizo suna da arha kuma in ka siya za kawo maka har gaban gidan ka.

Eh to gaskiya launin jakar mu ta kuɗi yana nan baƙi ne gabaɗaya sa mun jima muna amfani da wannan jakar kuɗiɗin nan a wajen aikin mu.

Ina son zama a kujera idan na zauna, in ƙetare ƙafafu na, wani lokaci indai ina da lemun kwalba na ko kuma inna samu kayan sha na mai sanyi in zauna ina jin rediyo na ina hira.

Eh ina bin ka'idojin aiki. Dalilin sa na ke bin ka'idojin aiki saboda ka'idojin aiki in mutum yana bi mutum zai yi nasara sannan kuma barai samu matsala a aiki ba.

Eh ina iya kunna wuta. Dalilin sa nake iya kunna wuta saboda da wuta nake amfani da shi na dafa abinci sannan kuma da wuta nake kunna kindirna saboda ganin haske idan babu wutan lantarki.

Ina zuwa wurare da wuri, da lili sa nake zuwa wurare da wuri saboda ba na so ko misali in akwai horo da za a ba da ba na son horo ya shafe ni, sha sani ke zuwa wurare da wuri.

Eh, na fi son zama a kujera gaskiya. Dalilin da na ke son zama a kujera, na fi so idan zan zauna in samu in jingina baya na, in baje yadda na ke so, in huta.

Eh ina son zama kusa da taga. Dalilin da yasa na ke son zama kusa da taga saboda in lokacin zafi ya zo, ta wurin taga na ke zaman in sha iska na sosai, in babu wutan lantarki.

Eh muna da manufa na wata-wata. Dalilin da yasa muke yawan shirya manufa na wata-wata saboda mu san menene za mu yi a wannan watan kafin na wata ya ƙare.

Ina cin tuwo da miyan kubewa a wajen aiki wani lokaci kuma nakan iya tsallaka wajen makwabcinmu in je in siya garau-garau ko kuma shinkafa da taliya a wajen aiki.

Muna da bukiti, ya kai bukiti guda shida a mma kuma dukansu muna amfani da su mu tara ruwa a ciki ne. Ɗayan ne kuma muna amfani da shi kuma muyi wanka ne.

Eh ina mike jiki da safe. Dalilin da yasa na ke mike jikina da safe saboda idan na tashi da bacci ina jin jikina ya amuce yake. Yadda na kai idan na mike jikina na ke jin sabon karfi a jikina.

Abin da nake magance koke-koke shine ina zuwa ne in sami manyan mutane wadda suka ta fuskantar koke-koke da ni ban ta fuskantaba sai na gaya musu sai mu yi shawara su gayamin yadda zan magance.

Eh ina iya yin iyo domin ina da aboki na ali wadda yake koya mini iyo tun muna ɗan kankani. Sannan kuma in muka je kogin yana yiwa mule a cikin ruwa ya jima ni kuma bana iya yi.

Ina jin farin ciki sosai, kuma ina jin daɗi cewa zan samu kuɗi da zan biya buƙatun iyalina, kuma nima zan biya buƙata na, sannan kuma zan samu kuɗi da zan biya wutan lantarki da shi.

Abubuwan da nake shirin yi a ƙarshen mako shine ina so in gama ayyukan da aka bani, domin akwai ayyukan da makwabtanmu suka kawo min da abokiyarta suna son gama musu kafin na ƙarshen wata.

Eh ina kuka lokacin yanka albasa domin albasa in ya shiga ido na gaskiya yana sani hawaye sosai kuma yana mini zafi. Shiyasa wani lokacin in zan yanka ina yin sanya madubi a ido na.

Yadda na ke yanke shawara a wurin aiki, sai ni da abokan aiki na gaba ki daya mun zauna mu yi magana a kan shawarar da za mu yanke shawara kafin na ke yanke shawara.

Eh ina cin tafarnuwa sosai. Dalili yasa na ke cin tafarnuwa sosai saboda yana magance murar sannan kuma yana magance sanyi kuma yana maganin tari.

Ina amfani da hannun dama na ne na yi duka abubuwan da nake son in yi na karfi da shi. Ina amfani da hannun dama na in yi rubutu sannan kuma ina amfani da hannun dama ne in ci abinci.

Yadda muke haɗuwa da abokan ciniki a wajan aiki shine ni da su muna zuwa gwajin kasuwanci mu haɗu sannan kuma mukan yi haɗuwa ta waya.

Ni ina jin hayaniya abu ne na tashin hankali wadda ni bana son kai kaina kusa da hayaniya saboda kiyaye wa ni bana shiga cikin hayaniya.

Ina iya kallon madubi wani lokaci sau ɗaya a rana, wani lokaci ma nakan yi wanka in yi shiri ba tare da na duba madubi ba har in je wajen aikina.

Abincin gargajiya da na fi so, na fi son tuwo da miyan bushashshen kuɓewa, wani lokaci kuma in na fi son in ci da tuwon doya ne, in samu da ruwan sanyi,

Eh gaskiya ina son koya wata yare amma yanzu haka bana da yaren da nake koya. Ina son koya wata yare saboda zamanin nima yana da yare daban daban wanda nake iya yi.